Nakan share kura a gidana sau biyu a rana. Nakan share da safe in yi goge goge kuma da yamma in yi share in goge goge duka ko ina ko wanne lungu a cikin gidana.

Yadda nake ba da ra'ayi a wajen aiki shine nakan ba da shawarwari daban-daban yadda ayyuka za su tafi daidai a wajen aikina, kuma nakan ba abokan aikina dama su tambaya domin aiki ci gaba.

Eh dole in rufe baki a wajen hamma domin buɗe baki a lokacin hamma bari a buɗe ba shi da kyau. Cututtuka ko kuda ma zai iya fada a cikin bakin mutum kuma iska da yake wucewa mummunan iska da zai kawo cuta in ba a rufe baki ba zai kawo wahala.

Abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shi ne in ka samu ma'aikata da su ka iya aiki, ba kiwiya da natsuwa, aiki kuma yana tafiya daidai yadda ya kamata, dole za mu ji daɗi kuma mu samu ƙarfin gwiwa na yin aikin ba ɓata lokaci.

Launin bangogin mu suke shi ne muna da launi kore kalan ganye, muna da launi baki kuma bangogin mu suna da launi kalan ja masu sha'awa, masu gwaninta, masu kyau.

Eh ina son abinci mai yaji amma ba mai yaji sosai ba. Kaman suya da aka sa mishi yaji daidai yana da dadi ko kosai ma an karce ya kasa yaji a ciki ka ci shi ka ji dadi ko alale ma ka ci da yaji yana da dadi.

Nakan goga hakora da safe kuma da daddare in na gama cin abinci in zan yi bacci. Shi ya sa nakan goga hakora sau biyu a rana domin hakoran na su zama da tsabta kuma bakina ya zauna kadai wari.

Yadda nake neman izinin hutu shine nakan rubuta ma ogana in roƙe shi dama domin ya bani hutu ko na sati ɗaya ko na sati biyu nakan rubuta shine a miƙa ga oga.

Abin da na ke yi lokacin da ruwa yake zuwa shine na kan shirya gonaki na, in share su in kokkone su. In gyara gona da kyau ya yi tsabta, in fara shuka masara da amfanin gona domin ya tsira in samu abinci.

Yadda na ke kawowa a gidan mu shine na kan yi ƙoƙari dare da rana ba na hutawa. Ina nema, ina kai da kawowa, ina ƙoƙarin abubuwa masu amfani ci gaba a cikin gidan mu.

Yadda nake zubar da shara a gidanmu shine an nayi shara in tattara da tin in saka a kwandon shara. Akwai inda muka ajiye musamman da muke zuba shara. In shara ya taru, sai mu bunkasa masa wuta.

Kwarai da gaske mukan samu horo a wajen aiki. In mun yi aiki, mun yi kuskure za a bamu horo ko kuma in mun cika zuwan aiki a lati ba a kan lokaci ba, akan bamu horo.

Nakan wanke tufafi na sau ɗaya a sati ranar Asabar. Domin wannan ranar Asabar nake samun lokaci ba zan je aiki ba. In zauna in wanke tufafi, in gyaggyara su da kyau domin lokacin da nake da shi ke nan.

Kwarai da gaske na kan cire takalma a cikin gida, domin bai kamata a dinga yawo tafiya da takalma a cikin gida ba. Domin takalma an kai tafiya da shi a waje ka shigo gida da shi, kakan shiga da datti kuma datti ba kyau a cikin gida yakan kawo cututtuka kala kala.

Nakan rubuta rahoto sau ɗaya a sati. Kowane ranan Juma'a a ƙarshen sati, nakan rubuta rahoton duk abun da ya faru daga ranar Litinin, Tallata, Laraba, Alhamis zuwa Juma'a. Nakan ba da rahoton abubuwan da suka faru in rubuta in mika su mashugabanai.

Irin wasa da nake yi a waje shine rawan gargajiya da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi. Da abokanai na mu zauna muyita wake-waken gargajiya muna tafa hannu muna ta dariya domin yana da sha'awa sosai.

Nakan fara aiki kowane rana a kullum da sanyi safiya wajen karfe bakwai da rabi. Na fara aiki da ya kamata in yi domin ka fara. Na fara aiki da safiya, zan gama da wuri domin in huta.

Wasa da na fi so shi ne wasan kwallon kafa. Domin wasan kwallon kafa baya nuna bambancin addini, baya nuna bambancin yarurruka, yakan kawo mutane daban daban wuri ɗaya su yi zaman lafiya su buga kwallo ana dariya a bungonin sha'awa.

O wallahi ne wurin aikin mu bai da matsala. Wurin aikin mu yana da kyau kwarai da gaske. Wajen aikin mu muna yin aiki tare da abokan aiki kuma domin mu tura aikin ya yi kyau ba guda gudi da farin ciki.

Wallahi tallahi na fi son cin naman kaza. Naman kaza yana da daɗi, yana da laushi in an dafa shi da kyau. An soya naman kaza ko an gasa naman kaza, wallahi yana da daɗi yana da armashi.

Eh dole in yi rubutu da wuri da sauri domin ya kan taimaka mini a aji. Lokacin da malami yana rubuta a kan allo, dole dole mu rubuta da wuri domin kada in ya gama rubuta a allo, ya share. Amma muyi da wuri ma rubuta abin da ya kamata.

Eh nakan motsa jiki a kullum, da asuba misalin karfe biyar da rabi mukan fita da abokanai na mu uku muna taka wajen muna taka da nisa har wajen minti talatin da biyar mu je ko mu sake dawowa.

Na fi son zuwa shagon da ake sayar da kayayyaki kala kala kala, kayayyakin abinci, kayan shaye-shaye su lemun kwalba da su burodi da abubuwan sha awa da mutum da zai ci ya koshi da su garin kwake da su sukari.

Nakan ci abinci dare a lokaci wajen karfe shidda da rabi na manghariba ko karfe bakwai. Domin in ci da wuri, haka abincin zai shiga cikina zai aiki, zai amfane a jiki kafin lokacin da zan kwanta in yi bacci.

Eh nakan je gidan fim lokacin da aka nuna wasan buga ƙwallon ƙafa da za a yi shi kuma a nuna a gidan fim. Nakan je wurin mu zauna da abokanan arziki mu kalla yadda ake wasan ƙwallon ƙafa a gidan fim.

Nakan je kasuwa da safe ranar Asabar. Kafin rana ya buɗe sosai, mutane suyi yawa a kasuwa, cefanen ya dawo da wahala. Nakan je kasuwa da sassafe in je inyi cefane duk abin da nake so in dawo da wuri.